Launoni akwai farare, baƙaƙe, like, jajaye, koraye masu ruwan ganyaye haka. Ruwan ƙasa launoni ke nan. Sannan sama tana da kalan bula ke nan. Ƙasa tana da kalan ƙasa ke nan.

Wanda yake ƙarfafa mini baya shine mahaifina da mahaifiyata. Se dai mahaifiyata ta rasu. Allah ya gafarta mata. Allah ya mata rahama. Allah ya ji ƙan ta. Amman mahaifina shi kuma yana raye. Sannan kuma ni kaina ina ƙarfafa ma kaina baya da sauran ƴan uwana da abokai da sauransu dai.

A'a bani sanya tabarau saboda ina gani sosai. Masu sanya tabarau ai sai like irin, sai irin tsofaffi haka wanda suka tsufa ko kuma irin waɗanda in rana ta yi zafi sosai ko suna so su tare ƙura daga fuskan su ko kuma wanda ah like ba su gani sosai su za su sa tabarau saboda su gani da kyau. Ko kuma irin, irin rana ta yi yawa sosai akwai zafin rana so mutum zai sa tabarau domin ya gani da kyau ko ƙura kada ta zo ta shiga mai a fuska, shiga mai cikin idanuwan shi ko kuma tsaffin mutane wanda sun riga sun daɗe sun tsufa su za su saka tabarau saboda su riƙa gane mutane da kyau da kyau ko kuma wanda ba su gani idanuwan su suna da matsala.

Gaskiya ya danganta applications wanda nake amfani da su yau da kullum. Kuma ko da yaushe nake amfani da su. Na farko akwai Facebook, akwai Twitter, akwai WhatsApp. Sannan kuma akwai Dex Screener wadda in shiga ciki in yi analysis na crypto. In bincike domin samun coins wanda zan yi trading akansu.

Kalmar sirri password ke nan. So ina kiyaye kalmar sirri na password dina ta hanyoyi da dama da yawa. Zan iya rubutawa, sannan kuma ina, ina, ina cakudawa tsakanin baƙaƙe, manyan baƙaƙe da ƙananun baƙaƙe alphabet ke nan. Sannan kuma wato ina sa lambobi a ciki da kuma special characters wanda su zasu taimakawa wajen kada mutane su iya gano password dinka ko kalmar sirrinka da wuri.

Eh gaskiya ina ɓata lokaci sosai akan wayata sosai sosai. Saboda a cikin awa ashirin da huɗun in za a raba, wayata za ta iya ɗaukar awa goma zuwa awa goma sha biyu haka. To ina ɓata lokaci sosai a kan wayata, saboda mafi yawancin rayuwata karatuna, neman kuɗina da ziyara, ziyara ina yi ne ta hanyar wayar. Ina bincikar ƴan uwana ya lafiyarsu? Muna gaisawa ta waya da su.

Gaskiya ina son kayan duka ina son su amma dai na fi son gishiri gishiri wanda yake da magi magi. Ka ga ai nama akwai daɗi sosai to kuma ka ga shi yake da gishiri da magi a jikin shi. Duk wasu kaya masu daɗi zakaga almost zakaga suna dauke da suna daran gishiri da magi da sauransu. Aman zaki kuma suma akwai daɗi kamar zuma da siga suma akwai daɗi sosai.

Ina hutawa a wajen aiki da daddare kamar misalin karfe goma na dare zuwa sallar asubahi. Shine lokacin da nake hutawa. Daga nan kuma zan tashi in cigaba da ayyuka na yau da kullum. Wanda suka shafeni suka shafi rayuwata Sune abubuwan da nake ina lokacin hutawa ta.

Gaskiya ban saya kallon madubi ba saboda ni namiji ne kuma mafi yawancin lokuta ina kaya ina, ina duba wayata ne. Ina kallon madubi su kama uku a rana, in kalla da safe, da rana sai kuma da yamma saboda inga inda yanayin fuskata yake.

Idan farko dai idan na je ofis zan fara duba timma kafin in je zan sai ta ayyukan da zan yi a ranar. Dayanda na je zan fara aikina, zan fara duba takardu, anjima ya kamata in ciki ko in sa hannu. Sannan kuma mutanen da muka yi alƙawari za mu haɗu da su a ranar, za su zo za mu haɗu za mu yi abin da za mu yi tare da su.

Eh ina da tabbar gida, ina da kaza, ina da akuya, ina da shanuwa, ina da tinkiya, da sauransu kamar irin su marge, kare duka akwai su kuma suna cikin ƙoshin lafiya duk.

Eh gaskiya ba na ce ba, amma dai a gidanmu akwai mutun ashirin da bakwai. Uwa, uba, uwa, uwa sannan sai yara mu sha biyar ne. Ash sha biyar, sai wata wata ta zo a gola guda daya.

Gudu na fanka. Matsakaici wanda yake saka tsakiya bai cika gudu ba sannan kuma bai yi ahankali ba, ta yanda ba zai cutar dani da lafiya ta ba. Matsakaicin gudu na fanka na fi so saboda ya fi bada iska mai daɗi kuma ya fi sa bacci da wuri.

Ina gaishe da mutane. Misali idan da safe ne, ina kwana, ina kwana da safe kenan. Idan da rana ne, bayan rana ta ɗan ɗago kamar misalin ƙarfe sha-biyu na rana ina wuni. To ina wuni itace har zuwa dare. Ina wuni, ina gajiya, babu gajiya. Mun wuni lafiya, lafiya lau to madalla. To haka ake gaisuwa.

Ina amfani da shi wani lokuta, amma ban cika amfani da shi ba saboda na fi so in yi da kaina. Amma ina amfani da shi idan buƙatar shita ta so saboda yana taimakawa sosai gaskiya. Yana ba ni gudumuwa sosai wajen ɗaukar murya sosai sosai. To shi ne, yana taimakawa. Ina amfani da shi.

Rufin ɗaki kaman na gargajiya ba a sa fanka a cikin shi, sai dai idan na zamani shi ne ake sawa. Amma na gargajiya wanda aka yi da kara ko rumbu ba a sa fanka, sai dai su yi amfani da mafici su fifi takansu saboda su sami iska ko kuma su buɗe tagogi saboda iska ta shigo. Amma gine-ginen zamani su ne ake sama fankoki saboda iska da sauransu.

Akwai zafi gaskiya sosai. To aman zafi, yadda ni bani da jiƙi ba sosai a jikina. Inna tashi zan cire kayana, amman ba duka ba. Zan ban gajeran wando da ƙaramin riga. Zan cire manyan kayan da ke jikina in zauna in sha iska.

A'a, ai yana taimakawa sosai. Shuke-shuke a gida na tsire-tsire yana taimakawa gida sosai, sosai sosai ma. Musamman irin shukoki waɗanda suke yin ƴaƴa domin a ci, ayi amfani da su. Kuma gunguna suna taimakawa sosai saboda ƙila ko yaran gida ko matan gida su yi amfani da su.

Domin kammala aiki cikin sauƙi ko kuma cikin sauri. Ka san an ce mutum in aka yanka mai rago ba zai iya cinye wa ba lokaci ɗaya amma idan ya raba shi to zai cinye shi a hankali. To haka nake ma aiki domin in samu ingama shi. Idan yana da yawa zan raba shi gida biyu zuwa uku ko huɗu sai inbi a hankali ingama wannan ɓangaren inje inyi wancan ɓangaren, sannan inyi wancan ɓangaren har ya kasance na kammala shi duka.

Ina ajiye kuɗina a banki, bankuna. Ina amfani da banki domin ajiye kuɗina ko kuma ina amfani da asusu. Asusu yana taimakawa sosai wajen ajiye kuɗi ko kuma adashe. Mutum zai iya yin adashe domin ya samu mai ajiye kuɗin shi ba tare da kuɗin shi sun yi ciwon kai ba.

Eh, a yanzu da gaskiya ina son ziyartar garinmu saboda yanzu haka ina makaranta. To amma garin da na fi so in ziyara sosai shi ne ƙasa mai tsarki wato Makkah. In je in yi aikin hajji sannan in je Madina saboda in ga kabarin Annabin mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam da sahabban shi sannan in yi addu'o'i da salloli a can saboda hakan yana da falala sosai. Kuma aiki ne mai kyau, aiki ne na lada mutum yaje yayi aikin hajji. Ina son in ziyarci ƙasa mai tsarki domin sauke farali.

Eh, ya danganta da kalar aikin. Da ma na gaya maka aiki ni bana samun damuwa misali bazan yin aiki saboda duk yadda ya zo da damuwa zan rarraba shi zuwa kasu kasu domin samu magance matsalar da ke tare da aikin.

Ina iya yin iyo a cikin ruwa sosai. Zan iya ɗaukan lokaci a cikin ruwa, in daɗe shi ban fito ba. Saboda iyo gaskiya idan mutum bai iya ba, yaje shiga ruwa to zai shiga wahala. Wani ma ƙila na iya mutuwa a cikin ruwan. Saboda idan mutum bai iya iyo bai shiga ruwa, to akwai matsala babba saboda akwai damuwa.

Ina son malamin da ke koya da na'ura mai ƙwaƙwalwa wato kwamfiyuta, saboda ita ce wadda nake karatu yanzu a kanta a makarantar mu. To ina son malamin da ke koya mana kwamfiyuta sosai. Ina son shi saboda ya iya koyawa sosai. Yana koya mana tsakanin shi da Allah yana koya mana yadda za mu gane. Yana koya mana programming na kwamfiyuta.

Ina cin ma manufar tallace-tallace idan na yi, kamar idan na saka a Facebook ko Instagram, da sauran manhajoji wanda ake tallace-tallace. Musamman idan na sa advertisement to yana taimakawa masu sai gaskiya, wajen cin ma, ah, manfo fi na tallace-tallace na.

Ina son gidan abincin da ake abincin gargajiya na Hausa kamar irin su ɗan wake ko dambu ko tuwo. Abincin gargajiya da irin su dawa da wake haka saboda na fi ma'amala da su sun fi mun dadi, sun fi mun dadi saboda zan cisu hankali na kwance.

Lokacin da ruwa yake zuwa, lokacin damuna yake nan. Idan ruwa zai sauko daga sama, to zan nemi lema ko kuma in nemi guri wanda ruwan ba zai shiga ciki ba in tsaya saboda kada ruwan ya jika ni. Sannan kuma idan damuna ce, to kaga zan je inyi noma kenan da sauransu.

A'a zan iya tuƙa mota sosai ma. Zan iya tuƙa mota, musamman ƙaramin mota wadda take take kama auto kenan wadda bata da wahalar koyo. To mutum zai koyi ta ya kuma iya tuƙa ta lafiya Allah. Zan iya tuƙa mota, in tuƙa ta zuwa guri mai nisa kuma ba tare ɗa an samu matsala ba.

Ni da yake musulmi ne, so ina son tufafi wanda yake fari tas, farar hula, fararen kaya, fararen takalma saboda manzonmu Sallallahu Alaihi Wasallam annabi Muhammad ya ce, wato akwai hadisi da ya ce saka kaya farare saboda su ne mafi alkhairin tufafinku. Farin kaya shi ne mafi alkhairin tufafi, shi ya sa yayi umarni da mutane su riƙa saka shi.

Yanzu lokacin sanyi ne muna kulle ƙofa idan za mu kwanta da daddare. Idan kuma lokacin zafi ne ba mu kulle ƙofa ko kuma muna iya kwana a waje. Toh aman dai muna kulle ƙofa idan lokacin sanyi ne, lokacin zafi kuma ba ma kulle ƙofofin mu. Ba ma kulle ƙofa lokacin zafi aman lokacin sanyi muna kullewa.

Domin saƙonni ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Facebook ko Instagram, sannan ina amfani da normal lafiyayyen asusun tura saƙo na kan waya. Message kenan, in tura saƙo da shi. Dasu nake amfani wajen tura saƙonni ko email.

Eh ina amfani da su suma, amma ni ma matashi ne. To ka ga ina buƙatar matasa kamar guda goma domin mu tafiyar da abubuwa lafiya lau. To wannan shine. Ina amfani da matasa domin cin ma burika na rayuwa, domin su ne ginshikin al'umma.

Abin sha wanda na fi so, me zafi dai idan me zafi ne, na fi son shayi. Shayi me zafi saboda yana bani nishaɗi idan na sha shi in kwanta ko kuma tun da safe idan na tashi in sha shi. Sai kuma idan me sanyi ne, ina son lemon kok ko sprite. Ina son wannan kayan shan gaskiya saboda suna bani nishaɗi da daɗi.

Furen da na fi so shine furen fulawa, saboda yana da kyau. Idan ya fito sosai za ka ga guri sunyi kyau sosai, kuma ni'ima tasauka a gurin. Ina son furen fulawa sosai gaskiya saboda suma launuka ne masu kyau suna haska guri. Yanayi na yankin aka sassa a guri, shiyasa ake sasu a gida.

Ina kunna wa saboda samun saƙo idan amfanin shi ko kuma buƙatar shi ta taso sai in kunna. Ina ma kunnawa to yanda da aikin shi ya taso za a sanar da ni. Za a turo min saƙo cewa ana buƙata ta guri kaza in je in yi abu kaza. In je in yi aiki kaza cikin wancan application ɗin. To ina kunna wa.

Ina sanya hula sosai kamar irin su ƙube, irin su mu haɗu a banki, irin su taɓani ka ji hadisi da sauran hula na dai. Da kuma irin su kaɓullo mu ka haɗu da ɗan uwanka wata hula da ta yi yawa kwana biyun nan. Toh yanzu haka akwai hula akaina na saboda tana yin mun kyau kuma ina son ta.

Ni dai an haife ni a wata na uku, March aka haife ni 2001, shekarar dubu biyu da ɗaya. Shidda ga wata, watan uku. A wannan watan aka haife ni ranar Laraba.

Gurin aikin mu lafiya ƙalau, tsaftace lafiya lau ga fankar ga AC. Muna shanawa gurin gaskiya sosai saboda akwai lafiya kuma gurin akwai mutanen arziki, akwai mata sosai, akwai abinci, akwai abin sha.

Idan ta kama ina tafiya kasuwanci, in bar garinmu in tafi wani garin in je in yi kasuwanci in dawo. Ina zuwa kasuwanci in je in yi in dawo. In tafi wani garin in sayi abu kaza daga nan in je can in sayar da shi. Daga garinmu in saya ko kuma in je wani ƙauye in sayo sai in kai wani garin in sayar saboda in samu riba.

Na fi son zama da na fi so in zauna saboda ai idan mutum ya cika tsayi wa zai gaji. To shi ya sa na fi so in zauna. Zama yana kawo kwanciya hankali kuma ƙafafwanka baza suyi ciwo da wuri ba. Shi ya sa nafi so in zauna ko kuma ma in kwanta. Na fi so in zauna, na fi so in zauna. Na fi son zama a ko wane lokaci akan tsayuwa.

Eh, ina sabuntawa. Mu fi yawancin lokuta gaskiya saboda sai ana yi ana sabunta su saboda yanayin yadda ake sabunta abubuwan yau da kullum. To in kai ba ka sabunta naka ba, za a tafi a bar ka. Ayi babukai. Shiyasa na fi sabunta nawa nima.

Dole a tarbi baƙo cikin kulawa da ba shi abin da ya zo nema. Saboda addininmu ne ya koya mana haka, ka karɓi baƙo in ya zo ka ba shi abinci da ruwa in zai tafi ka mai alkhairi sosai.

Sosai ma mana ina fata in samu saboda zai taimaka a rayuwa. Kuma kusan kowa da kowa yana buƙataccin yawa. To ka gani ma zan bukata saboda zai taimake ni gaskiya. Yanzu haka ma ina cikin bukatash shi. In so in samu.

A'a, ayo ai sosai ma ko saboda gabatar da rahoto ai zai kasance kaman a gidan rediyo ko talabishin ko kuma social media. To gabatar da rahoto isar da saƙo ne, to kaga ke nan abu ne mai kyau mutum yayi shi. So idan na samu dama zan yi, zan samu dama zan yi.

Ina zuwa sosai ma wurare da yawa da dama musamman makaranta, masallaci, gida, wurin abokai da sauransu. Muna haduwa, muyi zumunci sosai da su abokaina da ƴan uwa da abokan arziki. Masallaci, makaranta ina ne ko ina.

Shawara a aiki yana da kyau, musamman idan misali aiki mutum ya zo ya nemi shawara, a ba shi shawara akan yadda zai yi aiki ko kuma yadda zai yi shi cikin nasara ya gama shi ba tare da ya samu matsala ba. Yana buƙatar shawara sosai.

Eh, eh mana nine na biyu a gidan mu kuma ina kawowa da kyau da kyau sosai gaskiya saboda ni ne dai na biyu. To kullum dai haka abubuwa suke kasancewa saboda mutane suna da ƙoƙari a rayuwar su, su yi ƙoƙari su yi success.